To wannan tambaya da kuka mun na cewa wani malami ka fi so, ah tambayan ya kamata ya kasance a wani mataki, a matakin karatu na firamari ko a matakin karatu na secondary school ko na jami'a. So gaskiya a primary school ne mutum ne mai son history, labarai da abubuwa makamancin haka. So nakan ji daɗin malamin da dai zo yana mun labarai. Amma kuma da na shiga secondary school abun sai canza sai ya zama na fi son malamin chemistry kuma malamin chemistry ɗin shi na fi mu'amala da shi saboda shi ne subject ɗina da na fi ƙwarewa har na kai matsayin university. Don haka waɗannan su ne malaman da na fi so, nake jin daɗin darusansu nake kuma alfahari da su. Na gode.

To, wannan tambayar da kuka yi na so nawa nake ƙidaya kayayyaki. Ina kiɗaya kayayyaki sau ɗaya zuwa biyu zuwa uku, baya wuce zuwa uku. Domin ai duk wani abunda ka kiɗaya shi ai yazama yana kanka batareda kasamu wata matsala ba. Dan haka ina ƙidaya kayayyaki sau ɗaya, tsanani sau biyu, in an gama ƙurewa sau uku. I yayin da nake ƙidaya kayayyaki kenan na gode.

Eh ina amfani da Bluetooth saboda akwai earpiece dina wanda shi da Bluetooth yake amfani. Kuma ka ga dole zai kasance ka kunna Bluetooth ba tare da ma wata-wata ba. Akwai earpiece tun da shi da Bluetooth ake joining. Haka kuma idan na shiga mota zan yi wani abu, shi ma nakan kunna Bluetooth don na yi connecting da rediyo na. Ina kunna Bluetooth aa sosai ma kullum da kullum.

Eh ina bada shawara a aiki sosai ma, sabila da aiki ai baya yiwuwa kai dayan ka dole zai kasance shekuna tare kun haɗa hannu kafin nan a ciyar da aikin gaba. Ba zai kasance ce kai baka bada shawara ba ko kuma ba a ɗaukan shawaranka shi wanda dai ya aikin ya kasance shi kaɗai yake aiki baya yiwuwa haka. Dole wani abun sai an taru an zama da yawa kafin yake kasancewa daidai. So don haka ina bayar da aiki ina bayar da shawari sosai a wajen aiki.

To wannan tambayar da kuka yi wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Eh akwai tsintsiya na kaba muna cewa tsintsiyar kwakwa. Akwai kuma tsintsiya da aka yi shi daga wani nau'in ciyawa wanda muke ce masa tsintsiyar laushi. Don haka waɗannan tsintsiya guda biyu su ne muka fi amfani da su a nan Afirka. A Afirka ma a Nijeriya, a Nijeriya a Arewa, a arewa ma a Bauchi so muna amfani da tsintsiyar kwakwa da tsintsiyar laushi.

To. Wane irin ice cream ka fi so? Ice cream ɗin da na fi so, na fi son ice cream vanilla, sabila da shine yake mun daɗi. Nakan ji daɗinsa sosai in ina ta'ammali da shi ko ina amfani da shi. So vanilla ice cream shine ice cream ɗin da na fi so. Shi na fi ƙauna gaskiya, na gode.